To ka san ni dai, a matsalin hawan sabon da nake ci gaskiya suna da yawa. Wani lokaci indai da safe nake, wani lokaci nakan ci um, wannan kunu da koko aka sai in ƙara da ƙosai ko kuma inci biredi da shayi dai haka. Irin nai local one dinnan haka.

Eh gaskiya kujeruna suna da daɗi. To ai ba daɗi suke cewa ba, suna da kyau ya kamata ka ce ba wai daɗi ba. A gaskiya alhamdulillah kujeruna suna da daɗi kuma haka nake son kujeru inda yake didi. Suna da kyau sosai. Na ma na ce za ka ga kujerun ne za ka abun nan. Kujerun suna da kyau sosai.

Kowa yana da fata mai kyau da yake yayi. Gaskiya yana da fatan samun cinyawa sosai ma. Mu kowa mana sun yi irin fatan nan saboda yana da kyau. Ai, ci gaba yana da kyau a rayuwa. Ya kamata ce ka na rayuwa ka na fata wani abu na ci gaba zai zo ya same, zai same ka a rayuwa. So yana da kyau hakanan.

Eh ina fikicin tufafi sosai mana. A da ma duk wanda ka samu indai yana da hankali, dole zai finciki tufafin shi. Amma sai dai ba sosai ba, za ka san dole yadda za ka san yadda za ka yi da shi, saboda kar kaje ka yi kuma bai yi, ba kayi abin da ya kamata ba akan tufafinka.